Ina kasance ina tafa ne ta haɗa hannayena guda biyu ina ƙes ƙes ƙes ƙes da su. Tafi wani abu ne wanda ana yi idan wani abu ya faru ko kuma mutum ya yi abin ayaba masa to sai a ce a yi masa tafi ko kuma a yi masa tafa. To ni na kasance ina tafa ne ta hanyar haɗa hannayena guda biyu ina bubbuga su tare da juna. Tafi abu ne wanda ana yin shi a koda yaushe idan mutum ya yi abin alhaji bi ko kuma abin ayaba masa.

A magana ta gaskiya, abincin da yake sa ni, yake saka ni matukar jin daɗi, ita ce kaza. Ina bala'in son a kaza. Kaza wani abu ne wanda yake sa ni annashuwa da farin ciki. Sa'an nan ina son shinkafa da wake. Shinkafa da wake wani abinci ne da yake sa ni farin ciki matuƙa. Yana sa ni jin daɗi, ina jin daɗin cin shi. Nakan so na ci shi ne shinkafa da miya ko kuma in yi shi dafaduka ko kuma na yi shi shinkafa da ban wake da ban sai in haɗe, in ci shi da mai da yaji. Shinkafa da wake abinci ne mai ƙayatarwa, mai saka farin ciki da jin daɗi.

Kwarai kuwa, na kasance ina shan magani a koda yaushe. Ni na kasance mai juna biyu ne, domin haka akwai wani magani wanda ake kira folic acid da fesolate. To su nake sha a koda yaushe, safe da dare. Shan magani kullum wani aba ce wanda ba kowa yake son shi ba. In ba wai lallura ta kama ba, ba a son shan magani gaskiya. To a koda yaushe nake shan magani saboda lallura. Ta hakko kuma an ce saboda yanayin abin da yake jikina. Maganin da nake sha ba wani magani bane. Magani ne na ƙara wa ɗan cikina lafiya da kuma duk wani abin da ya kamata ya kasance.

Ina amfani da applications da yawa a ko da yaushe. Daga cikinsu akwai YouTube. YouTube wani application ne wanda a ko da yaushe ina amfani da shi kusan sau goma a rana domin nakan yi research ko kuma in ce nakan yi bincike akan YouTube. Anan nake ganin bidiyoyi masu ƙayatarwa, masu ilmantarwa, masu kuma ƙara ilimi. Sa'an nan, na kasance ina amfani da WhatsApp a ko da yaushe. WhatsApp shi wani application ne wanda ana tura saƙonni a cikinsa ko kuma in ka na san ka karɓa wani saƙo, to akan WhatsApp kana iya tura ma wani ko kuma ka karɓa wannan saƙon. WhatsApp application ne mai daɗi in amfani da ka na iya yin waya akai ka kira mutum ko kuma ka yi bidiyo akai, bidiyo call. WhatsApp application ne mai daɗi sosai. Sa'an nan, na kasance ina yawan amfani da, Facebook. Facebook ina jin daɗin amfani da shi domin shi ma anan ina samun abubuwa na ƙaruwa da ilimi da abubuwa da suke ƙara min nishaɗi da kuma abubuwa dai da suke ƙara ma mutum annashuwa.

Ni aikin da nake yi, na kasance na kasance na aiki ne a asibiti a matsayin likitan magani wanda aka fi sani da pharmacist. To aikin mu akwai lokutan aiki wanda a ko da yaushe kullum muna zuwa daga ranar Litinin har zuwa ranar Juma'a to muka je aiki. Amma in call ne ko kuma an ce ƙira ne a aiki, to wannan bai fi a ce sau uku a wata ko kuma ace sau huɗu za ka je ka kwana asibiti. A lokutan da kai ka san ba lokacin aiki ba ne amma lokaci ne wanda dai kawai an tsara ne domin ka je ka duba marasa lafiya. Aiki na aiki ne mai daɗi ƙwarai da gaske. Amma in dai ƙira ne a aiki kusan kullum muna zuwa aiki sannan in ƙira ne wannan bai fi sau huɗu ba ko sau biyar a wata muna biya tasu.

A ko da yaushe mu muna amfani da wani abu wanda ake kira da suna mosquito net ne domin kare kawunan mu daga sauro. Sauro wani abu ne wanda a ko da yaushe da daddare to wallahi da ƙarfe shidan yamma ya yi ɗazu a ƙarfe bakwai zaka fara jin sauro a wannan ƙasa namu na Nijeriya. To, mukan kare kan mu ne daga sauro ta an yi amfani da maganin sauro. Maganin sauro wanda ake kira da insecticide. To wannan muka yi amfani da shi mu feshe ɗakin da shi kafin mu kwanta, sai mu ɗan bar ɗakin na ɗan lokaci kaɗan. In maganin sauro ya gama aiki sai mu shigo cikin ɗaki mu zo mu kwanta. Da wannan hanya sauro yakan ragu amma ba sa tafiya gabaɗaya. Amma domin kare kan mu da kyau daga sauro muna amfani da mosquito net wanda da mun kwana a cikin shi sauro baya iya zuwa kusa da mu. Domin wannan mosquito net in ana masa wani magani ne na sauro wanda da sauro ya zo kusa ba ma hanya shiga in ba wai kaba da ƙafa ba wanda sauro zai samu ya shiga cikin net din.

A takalma ni a gaskiya ina son takalmi wanda mai tudu ne, ɗan kaɗan, ɗan tudu ɗan kaɗan takalmi. Ban cika son flat shoe ba ko kuma a ce. Ina dai son takalmi mai tsada, mai ɗan ƙaran tsada wanda da na fita ba zai tsinke min ba a hanya. Domin haka in dai zan siya takalmi to na kan siya quality ne akan yawan takalmi. A gaskiyar lamari ina son takalmi wanda bai cika tudu ba kuma bai cika flat ba. Takalmi mai tudu ba shi da daɗin tafiya, da ka yi tafiya kaɗan za ka gaji da tafiya. Takalmi kuma flat za ka ga su da yawa shi ba wani kyan tafiya, ba ya ƙara miki kyan kayan da ka saka.

Sosai kuwa, na kasance ina rufe baki yayin da nake hamma domin in ban rufe baki ba in ƙuda yazo yashiga bakin fa. In mutum yana hamma, tarbiyya ta nuna cewa mutum ya riƙa rufe baki a yayin amma domin in baka rufe baki ba wannan lokacin duk wani abu yana iya shiga bakinka kuma kai ta fama kafin ka fitar da shi. Rufe baki a lokacin hamma abu ne mai kyau, abu ne mai inganci, abu ne mai, mai lafiya wanda yake ƙarawa mutum lafiya.

Ai kuwa na ƙasance ina tauna goro indai zan ci goro. Amma goro wani abu ne wanda ba ko da yaushe nake cin shi ba. Goro ai tsofaffi ke yawan cin goro amma yar matashiya dani a gaskiya ban cika cin goro ba. Amma in har zan ma taɓa goro, na san lokacin ina makaranta, lokacin na mu kan ci goro mu kan tauna goro domin ya hana mu bacci mu samu lokacin yin karatu. In muka ɗan ci goro ɗan kaɗan a lokacin to yana yakan sa mu rashin bacci na lokaci kaɗan sai mu samu muyi karatun mu inda ya kamata.

Sosai da sosai. Na kasance ina zuwa aiki amma nakan ɗan yi latti gaskiya. Ƙasan Afirka ana yin African time. To gaskiya ban cika zuwa aiki a lokaci irin a kan lokaci ba gaskiya. Sai na ɗan jinkirta kaɗan, na tsaya gida na yi wasu abubuwa, na yi kayyayye, na yi duk wani abun da zan yi. Su shara ne, su wanki ne, su cin abinci ne da duk wani abun da zan yi domin jidaɗin ranar to nakan tsaya a gida domin in yi abubuwa na. Bana zuwa aiki da wur wurihaka.